Toh gaskiya inda mukeyi, shine idan mu gaskiya. Na nan daban da yanda mutane suke so mu dinga yi. Mutane dayawa sun riga sun tambaye mu yaya mukeyi kuma bana cika ba su. Saboda banda amsan da zan ba su.

A'a gaskiya zan ce wannan wata haka kuma mutanen da suna dabbara muku wayam muna yi amma zan ce nan ba yi so da ba masu mahaɗin ganye. Idan yana yi, zan damu da mutane saboda ba ma so shi haka.

Shigo ka kowa,.shigo ne. Sai ka gan mutani da yawa sun so suna tambayya ta irin tambayoyin nan kuma bana basu amsa. Suna son cewa komai ne.

To gaskiya ba mu da labari da zan iya ba ko dangani, da wannan saboda mutane to zamu tanadi wasu sososai, ah mm, suna sosa akalla bara nan. Man wa mana sun gane sosai, kamar ta sanyi ba.

Gaskiya to, firintin fafadin da nake so shine wanda idan nasa zai yi mai kyau ba, in wanda idan sa zai yi mai kyau ba. Tufafi ɗin da zaka iya amfani da shi ko ka yi abubuwan da kake so kuma ka dawo.

To aka wancan gaskiya bazai iya cewa gaskiya bane ko kuma karya bane sa bo da mutane da yawa sun so su san inda abubuwa suke ama ba gaya musu so bo da abuna kan.

Ina matsayin haka ne, saboda ni yarda nake son yin nawa yana nan daban da yanda mutane suke son yin nasu koh? Amma, mutane suna yawan tambaya na.

Gaskiya wannan ba gaskiya bane mutane dayawa sun so susani ya abubuwan suke amma bama gaya musu koma munfada musu abun bazaiyi dadi haka ba.

Toh gaskiya aka labarin nan ya faru, a, da ya, ya, ɗan din da ya faru. Ya abin da ya faru kenan mutane sunso sani. Mana ba mu ga musu saboda kuma ba mu ga musu kuma ba mu ga musu bai yi amfani.

Gerin tambaya ne wannan ya muke farka kullum. Inda muke farka idan an tashi da safe, za mu, za mu je muyi aiki. Ko za mu yi addu'a, bayan da muke addu'a za mu fara shirye shiryen aikin mu. Haka muke farka kullum.

Gaskiya inda nake, mun taru ana kalli wa ajinmu. Dana nan da ruwan da inda mutane suke ginnasu. Mutane da yawa sunso su san, yanda ake yin shi. Mamman bama agawa mutane soja.

Muna yin maƙoki da yawa. Ah, satin da wuce ma mun yi wani sumaƙo, ah, wajan mu, muna tukna muna tara kamu bayan mun tara kamu sai muje waje ɗaya, mun yi maƙon mu. Maƙon mu na yin kyau.

Gaskiya to zan yi cewa garin na bai yi kyau ko kuma ba haka abun yake ba? Mutane suna cewa idan an yi shi bai yi kyau ba, amma gaskiya muna nan da bani don bin shi ina za su tafi.

Tuh gasikya haka abubuwan sukeyi a wani lukaci kuh. Wani lukaci sai kaga mutane suna zuwa dama. Wani lukaci kuma baxasuzo ba. Mutane da yawa sunzo suna yawan tambayamu akan wannan Haka yesaba haba sunsa.

Domin gaskiya, dan nan da na ga ta dafa sabon abinci ko na tsorata na, na dafa abincin, abinci zai yi ruwa ruwa, itan ka gan shi ba za ka iya ci ba. Kinan gaskiya, mana kuma kuɗin da na yi amfani da shi ne ya dafa abinci. Ina da tsada, abin ya bani haushi na kusa.

Eh, a gidanmu dole ne ka dinga cire takalman a gida. Idan ba ka cire takalma a gida, zai zai zai iya kawo ma matsala. Gaskiya a gidanmu ina yawan cire takalmi a gida.

Toh gidan gaskiya akwai gima gima dayawa da muke iya bugawa amma mutane sun zo su suna zuwa amma ba ma ni bana cika bugawa saboda ban da lokaci buga.

To, idan zan yi aiki tare da kungiya, zan tabbata ina ba su girman su, soda akwai wasu kungiyar da mutane ciki sun girme ka. Namakala su girman su ba zai zama matsala, haka yasa ina yawan bawa mutane girman su ina cikin kungiya.

Gaskiya ajiyann kuɗi ne abune mai mahimmanci da ya kamata mutane su sani. Har mu muna, ina koyan ajiyar kuɗi ta wajaje daban daban ko, saboda yana da mahimmanci mu san yadda muke ajiyar kuɗaɗen mu.

E, gaskiya zance ina abubuwa da yawa wani lokaci, iri lokacin nanko. Lokacin da nakeyin abubuwan mutane da yawa suna so susan yanda nake yinshi amma bana ba su an san saboda hukunci na wahalsu.

Gaskiya launin da nake amfani da shi zance yana nan daban, yana nan daban da wanda mutan wa'insu mutane suke amfani da shi. Launina yana nan daban. Mutane da yawa zasu, sunso tambaya ta wane irin launi nake amfani dashi amma bana gaya musu. Ko so guda.

Gaskiya shinkafan tuwon na da kyau kuma yana da daɗi yin amfani da shi. Mutane da yawa sun so su san yanda ake shinkafan tuwo amma ni ba na, ni ban iya shinkafan tuwo ba har yanzu ina kan koyan yanda ake yin shi ba.

To gaskiya, a lokacin akwa wani abu muna da fiɗa yin makwaɗa sosai ko amma akwai wasu lokaci bana yawan zuwa yin makwaɗa zuwa makwaɗa sosai da mutanen da suke so suna da yawan yin makwaɗa sosai.

To gaskiya a ƙawancan, baza iya ce a kalmomin da na kalmomin kuɗi gaskiya yana da muhimmanci kuma bana cika sa bakina a cikin kalmomin kuɗi. Mutane daya suna son su tambaya tambayine meyasa kuma nagaya musu akan kalmomin kuɗi ba ruwa na.

To gaskiya idan babu wuta wajan mu, ina amfani da torchlight. Torchlight gaskiya yana da muhimmanci. Wajan amfani da shi ko mutane su, su, su, sun tambaye ni, ah, in da nake amfani, in da nake yin amfani da torchlight idan babu wuta. In da torchlight.

Gaskiya, ina, ina bada shawara wa ƴan aiki amma ba so sai ba. Dan ni ma a kan aiki ba sa irin sosai ba, bana cika bada shawara haka. Mutane da sun zo su san meyasa bana son bada shawara.

Eh, wani lokaci ina amfani da kofta wani lokaci kuma ba na amfani dashi. Mutane sun cewa abinda yasa ba na amfani kofta shiyasa ban iya amfani da shi ba. Amma idan an duba gaskiya na iya amfani dashi sosai.

Eh, to gaskiya a ƙan wancan ba zai iya ciwa gashi ba fa ko kuma ba shi bane. Saboda mutane da yawa sun san yadda abubuwan yake yake yi shi, amma mu ba gaya saɓoda ya gaya mu su ba rai yi ba.

Awajan zuwan mu ko kuma awajan fita na ina amfani da mota fita ina dawo wa kuma da kai na. Mutane da yawa basu san mahimmancin kadinga tafiya da kankama, so haka ya sa basa yawanne.

To gaskiya ni irin mutum ne da ba na so raba kalmar sirri, ɗina saboda ban yadda da mutane ba. Da ina da kalmar sirri gaskiya ina ajiyewa a kaina, ana gama mutane. Tun da an ce kalmar sirri ne mai yasa zaka gaya ma mutane, eh.

Gaskiya a wanne wuta wake ake kile so? Gaskiya zan ci yana nan daban-daban mutane da yawa su tam, za tambayeni irin tambayoyin nan, amma ba na basu amsa saboda in na basu amsa din me zeyi ba za su amfani da shi ba.

Eh, ban taɓa rubuta rahotu ba kuma sai in na yi rahoto rubutu ba. Mutane dayawa suna tambaya na ko sun ce in zo in rubuta rahoto amma gaskiya ni bana iya yi.

Gaskiya ni bana son ƙara aiki. Abubuwan da nake yi dai in rage aiki. Bana, bana yi abubuwan da zai ƙara ma aiki saboda gaskiya ƙara aiki da sai aikin wahala ne kuma bana son aikin wahala.

Eh, mun taɓa yi shi ko abun lokacin da muka yi shi gaskiya abun bai yi mana wani ɗadi ba. Haka saboda abun yana ɗan bada wahala. Haka mutane sun so su san yadda muka yin shi amma muka ki gaya musu saboda sirri ne.

Gaskiya a wani iri. Gaskiya ni bana jin labari wanda zan iya cewa ga irin wanda suke kira, ga irin wanda ake amfani da shi ana yin labari nan ko saboda mutane da yawa sace buhu irin wanda.

Akwai kalmomin Hausa da yawa ko ma wanda za su tambaya wanne kake so ko wanne ba ka so. Ina nan da ban so mutane da yawa sosai, suna tambayar da tambayoyi na kuma bana yawan ba su amsa.